Kana zuwa gidan fim? Za ka ga wata tambaya mai sauƙin amsawa. To, ina zuwa gidan fim. Gidan fim da yi da Turanci shi ake nufi da sinima, da Hausa kuma ana nufin gidan kallo. Eh, lallai ina zuwa gidan fim saboda lokacin farko da na fara zuwa gidan fim, na je na kalli wani fim ne na yaƙi. Sannan kuma, eh, bayan na kalli fim ɗin nan na yaƙi, to lokacin nan sai na ga fim ɗin nan yayi bala'in yin kyau. To wannan dalilin ne ya saka na ci gaba da zuwa gidan fim. Saboda haka ina zuwa gidan fim. Nakan je gidan fim nai kallo, bayan na yi kallo, sannan kuma na ci gugguru. Saboda idan kana yin kallo a gidan fim, sannan kuma a wannan gidan fim ɗin da akwai gugguru wanda ake cewa kwankwan da Hausa da Turanci, to lallai mutum zai, eh, zai samu cewa, eh, ba ƙaramin, ƙaramin abu bane ba gaskiya. To lallai ni gaskiya ina zuwa gidan fim. Sannan kuma idan na je gidan fim ɗin nan, nakan kalli fim, musamman fim na faɗa. Bayan fim na faɗa kuma nakan kalli fim na soyayya. Bayan fim na soyayya ina kallon fim na yaƙi. Bayan fim na yaki kuma ina kallon fim na faɗa, am sinima dai ita ake nufi da gidan fim. To, nakan je gidan fim gaskiya. Sannan kuma, eh, lokacin farko da na taɓa zuwa gidan wannan fim ɗin, to, eh, eh, Kaduna State ne. A jahar Kaduna na je wata sinima da ake kira da Dexview. Lokacin da na je sai aka kunna mun wani fim na soyayya. Ni da budurwa ta muka kalli wannan fim ɗin nan. Bayan mun kalla daga nan na ringa jin daɗin, eh, zuwan nan da mukai. Wannan dalilin ne ya sa na ce gaskiya dai ni ma zan ƙara komawa wannan gidan fim ɗin. Saboda haka shi gidan fim waje ne da mutane suke zuwa suyi kallo, su samu, eh, kaɗaituwa daga su musamman masoya, gida biyu da budurwa da saurayi sukan yi amfani da wannan daman nan ta zuwa gidan fim domin ƙara, ƙara samun kusancin juna. Sannan kuma hakan suka kunna fim na soyayya kona yaki ko faɗa saisu kalla. Saboda idan suka kalli wannan fim ɗin nan tare a wannan lokacin nan, suna iya su, eh, su ƙara samun danƙwan soyayya a tare da juna. Saboda haka zuwa gidan fim ba wai yanzu na fara ba gaskiya. To, na daɗe sosai ina zuwa. Sannan kuma duk lokacin da na je nakan zaɓi kalar fim ɗin da za a kunna mun na kalla. Saboda idan kuka je gidan fim tare da masoyinka ko abokinka, ba ka taɓa mantawa da wannan, eh, wannan zuwan nan da kuka yi ba.

Ku gaya mana tatsuniyar da kuka ji tun kuna ƙuruciya. Ehm, ita dai tatsuniya a Hausa, idan aka ce tatsuniya, a takaice ana nufin labari, ana nufin story, ana nufin whole history. Shine tatsuniya. Ita tatsuniya wata aba ce da ake kira da kagaggen labari wanda babu shi ko kuma a ce, ehm, descriptive, narrative essay ko kuma kawai dai wani labari ne wanda aka samar da shi. Kirƙirarren labari shine tatsuniya, kaman irin su labarin gizo da Ƙoƙi, shi ma za'a iya ce mai tatsuniya. To, an ce wasu tunani na farawa wa yake baiwa, me yake faruwa, me take koyarwa sannan kuma kada ku manta ku karanta tambayar da waɗannan tunanin da ƙarfi. Jagora ne kawai. Ku gaya mana wace tatsuniya kuka tuno? To, ni dai tatsuniyoyin da na tuno gaskiya suna da yawan gaske. Na farko, da akwai tatsuniyar gizo da Ƙoƙi. Gatanan gatanan ku, sai kuce tazo mujita tatsuniya zan ba da akan gizo da Ƙoƙi. Wata rana gizo ya fita ya samo wa matarsa Ƙoƙi abinci. To, da gizo ya fita zaije ya samo wa matarsa Ƙoƙi abinci, kawai a hanyar sai ya haɗu da ƙura. To, da gizo ya haɗu da wannan ƙuran nan sai yake cewa, "Ke ƙura, ke ƙura ina za ki? Ke ƙura, ke ƙura ina za ki?" Kawai sai ƙura ba ta yi wa gizo magana ba, sai ƙura tayi tafiyarta. Sai gizo ya ƙara cewa, "Ke ƙura, ke ƙura ina za ki? Ina za ki? Ina za ki?" Kawai sai ƙura ba ta yi wa gizo magana ba, sai ta yi tafiyarta. Dama ƙura ta fi gizo ƙarfi. To ƙura ba ta san rigima da gizo, sai kuma gizo ya cika tsokana. Shikenan dai, a karo na biyu gizo ya ƙara cewa, "Ke ƙura, ke ƙura ina za ki?" Sai ƙura ba ta kula shi ba, sai ta sa ke yin tafiyarta. To, bayan ƙura ta yi wannan tafiyar nata, kawai dai sai zuwa can ashe ƙura ta san inda take so taje. Ita ma tana jin yunwa ne, tana so ta je ta samu abincin da za ta ci a tandun mai. Zata je ta nemo abinci wa kanta, da kuma yayanta to, shikenan sai ƙura ta ƙura kawai sai ta je. Tana zuwa sai ta samu tandun mai. Kawai tana samun tandun mai sai ta shige cikin tandun man nan tasha, tasha, tasha, tasha ta ƙoshi. Kawai tana fitowa lokacin bayan ta ƙoshi shine sai ta samu dama sai ta yi wa gizo magana. Ta ke cewa, "Kai gizo, kai gizo, kai gizo, kai gizo ka zo ka sha tandun mai, ka zo ka sha mai sannan ka ɗiba ka kai wa matarka Ƙoƙi." kawai gizo yanajin wannan maganar nan daga kuran nan. Kawai Gizo ya taho, a million ya taho da gudu. Yana taho wa da gudu, yana zuwa yayi tsalle ya shige cikin tandun man. Shi ma yasha, yasha, yasha, yasha ya fito to ashe gizo abin da bai sani ba Ƙoƙi matarshi tana nan tana bibiyan shi. Kawai Ƙoƙi tana zuwa ta gan shi. Ta ce, "Kai gizo, kai gizo ba haka muka yi da kai ba. Ka ce za ka je ka samo mana abinci amma ka zo kana shan tandun mai." Kawai sai gizo yayi kamar bai ji ta ba, ya ci gaba da shan wannan man. To, kawai dai sai ƙura ta ga ai gizo bai kyauta ba. Ya za'ayi ya je ya bar matarshi a gida? Bai ba ta abinci ba amma shi kuma ya zo yana nan yana shan tandun mai. Haba! Kawai ƙura ta ɗauko gizo a fusace ta wullo shi. Tana wullo gizo wajen tandun man nan kawai sai ta, sai taje ta taho da ƙoƙi. Tana taho wa da ƙoƙi, saida shiga da ƙoƙi cikin wannan tandun man. Sai ta ce, "Ke Ƙoƙi, ke Ƙoƙi, Gizo ya ci amanarki, ya tafi ya bar ki, gashi ya zo yana shan mai." Kawai sai ƙura ta ce wa Ƙoƙi kawai ta durƙusa, ita ma ta sha. To kawai sai Ƙoƙi ta zauna tasha, tasha, tasha, tasha, tasha, tasha' tasha tayi ta til ta ƙoshi. Kawai sai suka tashi suka tafi gida. To, wannan tatsuniya tana ɗaya daga cikin tatsuniyoyin da aka bamu lokacin da muna ƙuruciya da ma wasu da yawa. Da akwai gizo da ƙura, akwai gizo da Ƙoƙi. Da akwai ta wannan, Dizon dala, akwai ta, magana jari ce shi ma wani littafi ne na Hausa wanda yake koyar da tatsuniyoyi, da labarai, da hikayoyi da yawa. To, akwai, wannan ma, labarin Iliya ɗan mai ƙarfi. Akwai dai tatsuniyoyi dai da yawa.

Buga rubutu da sauri ana nufin, wannan tambayan kamar ana tambayan mutum ne idan mutum yana typing da sauri. Saboda a hausance idan aka ce buga rubutu to ana nufin typing, ko dai da typewriter wacce da ake amfani da ita dada da chan chan chan ko kuma da kwamfuta, wato na'ura mai ƙwaƙwalwa kenan. Gaskiya dai ina buga rubutu da sauri, ma'ana ina yin typing da sauri saboda ni, na daɗe gaskiya ina koyan typing, ina koyan buga rubutu. To wannan ne dalilin da ya saka na riga da na ƙware yanzun sosai gaskiya. To yanzu indai ina yin typing, zan iya nayi typing ɗin feji ɗaya a ƙasa da minti biyu ko minti uku gaskiya. To wannan ne dalilin da ya sa nake cewa eh lallai ina buga rubutu da sauri. Saboda na ƙware a typing saboda ni yanzu ina karatu, ni ɗan makaranta ne, ni ɗalibi ne sannan kuma ina yawan, ina yawan yin typing yauwa. To ina yawan buga rubutu a kwamfuta. Wannan ne dalilin da yasa nake buga rubutu da sauri.